Ina zuwa wurare da wuri, ban son zuwa wuri daga baya. Domin ba na jin daɗi. Ko nima in na gayyace mutum nace mishi "wane kazo ka same ni a wuri ƙaza". Sannan sai ya zo daga baya gaskiya, abin na ci mun rai. Yana ci mun tuwo a kwarya, bana jin daɗi. So nima haka bana son zuwa wuri daga baya, na zuwa so wuri.

Ba na ruboto saboda ni ba sakatare ba ne, ni ban da lokacin wannan. Tun da na ƙare makaranta ban sake yin rubutu ba. Don ko a wurin aikina ba a daman rubutu ba. Wannan samun yi rubutu wani abu bane.

Ina cire takalma a gida ban son datti, balle a cewa na shiga cikin ɗaki sanan in ji ɗaki ya yi kasa kasa gaskiya bana so. Ina cire takalma ko wane rana, ko wadda lokaci, da daddare na kai bakin ƙofa sai ka ga na cire takalmi.

Na fison tuwon masara ko kuma tuwon toka da miyan gauta aka yi shi a samai kifi, ba a manja sai a sama da daddawa a ciki. Ta irin miyya dai mikesayowa kenan to tuwo abincin gargajiya da na fison ƙaunaki kenan.

Ba na zama a kan gwiwa. Gwiwa na yana mun zafi da sauri. Na fi son in zama, in zauna inda ya kamata in zauna ba a kan gwiwa ba. To ni ba bahaushe bane? Eh, yawanci Hausawa suke zama a gwiwa, a kan gwiwa.

Samun Wi-Fi akwai tsada. Ba mu da Wi-Fi a gida, amma akwai a wurin aiki. A lokacin wurin aiki, rana haka saika ga na je, in je inyi amfani musu da shi, ina nima waƙoƙi ko fim da zan kalla.

Ina jin daɗi tafiya a rake riga aljihu ina yawa akuɗaɗe, wai sama in na sa jallabiya haka ko na sa kaftan hangan na tafiya in sa hana acika aljihu ina tafiya ina burga kama mai kuɗi ashe ba san ba akwai aciki ba ina son sa hana acika riga.

Yanda nake yanka sharawa a wurin aiki, in na bada shara ba'a ji shawara ba'aji shawara na ba sai ince to kowa yayi abin da ya gan dama. Amma daga baya kowa zai ga illan abin da yayi, domin kowa ya san abin da yake yi. An ce ba dole ba ne mutum yaji shawara ba amma da abun da yabi baya to zai zama dole.

Ina jin tsoron ƙwari saboda suna ɓata ma mutane kaya da su abinci. Gasu dai ma akwai ƙwari ma masu cizo da in sun cije ka in ka fara kankare jiki. Sai wurin yayi ja. Wani lokacin ma kaga yana fitar da jini, wani lokacin ma suna kawo wa mutum cuta. Ina tsoron ƙwari. Ina amfani da magani saboda in hana su girma a cikin ɗaki.

Eh ina amfani da matashin wuya, lak in za a yi barci dai mai ban amfani da shi ba. Ina tashi da safe wuya yana yi mun zafi, kuma tashin yana taimako sosai ko ina kallo ma ina yin kallo fim a gida da safe ko da yamma ina amfani da shi.

Ina amfani da WhatsApp don saƙoni. In ka ga na amfani da app ɗin wadda ya zo da waya na tura saƙoni to saboda wadda zan tura masa saƙo baya WhatsApp. Amma duk wadda yake WhatsApp app ɗin ke amfani da shi ina tura masa saƙoni. Ko a ina aka ke kuma dame ina zuwa da sauri ba zan cen lallai wai network ɗin wani abu ko wancan dai haka.

Ni ba mai harkoki bane wato mai fita aikin rana. In na dawo daga aiki kawai na fi so in zauna cikin ɗaki in yi hutu, in yi wanka, in ji sauti ko kuma in kalla fim. To irin hutu da nake so kenan a'a a ce wai an ganni a can an ganni nan wai ina hutu ba.

Akwai wanda zaice ya fi son shinkafa, ya fi son tuwo. Ga gaskiya a wannan zamanin yawancin mutane sun fi so shinkafa. Shinkafa na tafiya da kome da aka sha da shi. Ko dai lemu ne ko dai kunu ne duk shinkafa akwaice abinci. Amma dai gaskiya zan ce ina kaunan tuwo musamman an yi shi da miyan taushe.

In na dawo daga wurin aiki da yamma, ina share ɗaki, sai in ɗiba ruwa, sai in yi wanke wanke kwanonin da na bari dai asuba da ban samu dama wankewa ba. Kamin in kwanta, ina ƙare wannan ayukan sannan in kunna film in zuna ina kallo har bacci ta ɗauke ni.

Ina ajiyen kuɗi a cikin banki, wato da kuɗi da na samu ina tura banki domin a kula da ajiya kuma akwai dama saman kuɗin. Tun lokacin da ni ka sa kuɗin nan da nan kawai zan iya shiga wayata in nima sa in tura ma wanda ni ke son in siya abu a warin shiba ba sai ance zan koma gida inje in nima sai in zo in biya abun da ni ke so ba.

Ina fita da makulla, in je, in je aiki da shi, in dawo da shi. A cika aljihun da zan ci, ina ajiye makulli na cika aljihun wando. Ko wacce rana ina ajiyen makulli a can a gefen daki ko a waje aka, domin wani zai iya zo ya ɗauka ya buɗe mun daki, ya yi mun fashi.

Ina da bokiti guda bakwai, huɗu a cikin wurin wanka da babba guda ɗaya da in ke ajiye ruwa a ciki. Wato lokacin da an samu matsalar rashin ruwa, sai in duba, sai ina amfani da guda huɗu a cikin ɗakin tafuwa da wancan da aka gan su. Guda biyu manya sai biyu ƙanana. Wancan ruwan ba an wasa da su haka sosai domin a cika sun samu dawo in ga ruwa na da hasken sha.

Na fara hawa keke tun ina yaro, to bata shekara goma sha, na fara hawa keke ina tuki. To har yau ina hawa keke. Ba keke da ba na iya tukawa. Babba ne, ƙarama ne, nawanda ake koyo koyo da su ne duk ina amfani da su.

Ina iya sha ruwa ya kai kusan lita biyar a rana. Saboda me, ance ruwa na da kyau a jiki. Ina wanke mana hanta. Likita ya ce "a daina wasa da shan ruwa" to ko wani dokaci. Inna samu damar sha, ko ƙaɗan ne inna samu saboda na sha kaɗan. In jiye ma kaina a cikin bariki.

Na fi son zama a kujera ba da ƙafa a lankwashe ba. In zo na, in zo na dai kawai da kyau inda ya kamata mutum yayi zama a kujeran ma ban son takura in zo na nikaɗe.

Ni ba mai tofa miyau bane, amma in da hali wai har miyau ya taru. In ina cikin ɗaki ne, ina zuwa ɗakin wanka in tofa miyau. In kuma a waje ne duk warinda da na samu ne as far as. Ba, in ba jama'a wurin dai kawai zan iya tofa miyau na. Abun da haka, ni ba mai tofa miyau bane.

Launi labule na akwai fari za ganshi da ruwan toka da baki a ciki. Ruwan tokan ya fi yawa a launi ɗin a labulen sai bakin ya ganshi kaɗan kaɗan a saman shi.

Ina shan ruwa a yayin ice domin ina tsoron ciwo. Likitocin sun ce mu kiyaye madigayi abuwa da su tsabta, kuma kama kai masu cuta a jiki. Ina kiyaye, ina bin dokoki da ka'ida. Kada in je in sa kaina cikin matsala da zai sa ni in kashe kuɗi sosai.

Alo ni idanuna fari ne da baki. Eh saƙon zan ɗigo ja, ja, ja. Jan ana cewa jijiyoyi na saman idanun ku. Eh haka di na ji ake ce amma ban san ko di gaske bane amma alo ni idanuna fari ne da baki. Bakin shi ne karamin.

Ai awurin da nake zama maka kulle ƙofa ba, zaka ɗawo ka ga ayi ma fashi. Ɗauki ma kaya ka ɗawo ka yi asara, kazo ka na neman kuɗi saya wasu kaya kuma. Kulle ƙofa kam wannan ta tabbata ne a yi ta kowanne rana dole ce kowanne mintoci ma ba wai rana ba. In na cikin ɗaki ma ina kulle balle ma ban cikin ɗaki.

Ko wanda rana intanet na a kunne take, b'na kashe ta, saboda ita in ke yi abubuwa da su da yawa. In ji sauti da shi, in shiga gizo waya, in duba a labaran duniya, in buga wasanni a waya da shi. Intanet dole ne a amfani da shi ne ko wanda rana, ko wanda minti, ko wanda lokaci.

Na fi so in tafa hannu a hankali ba da takura ba saboda tafin hannu kana buga ta da ƙarfi tana zafi. Ma'anar ya kamata ka tafa hannu wai ka jima ne ai mutum ba zai iya buga da ƙarfi ba. Sai da a tafa a hankali, a tafa a hankali har mutum ya kai lokacin da ya kamata mutum ya yi ciyar. Amma ka yi wai za ka tafa hannu da ƙarfi to akwai matsala.

Duk ranan da na wuce zan ce masu, at salamalekum, yanuwa ya ku ke? Ya harkoki me ke faruwa? Kuma da safe zan ce masu inakwanan ku da dama an tashi lafiya? Yamma kuma za a iya ce ya yammancin ku? Da haka nike gaisuwa.

Muna sa yunifom a wurin aiki. Eh yunifom ma kalan yunifom ruwan kalan toka ce, wai su kuma suna sa ruwan kalan sama. Ai amma a wurin aikin yunifom da muke sa bature suna kiran shi wai koba roll wata a kulle duka kenan. Shi da muke amfani da shi sai akwai hullan kwano da ake kiran dashi hard hat. Shi yana taimako daga faduwan abu ya buga ma mutum kai.

Nafi son su cokoleti, su panke, eh madara dai, eh irin su abubuwan nan ƙananan ƙana da ƙwai da soyayen ƙwai. Ba na cewa soyayen ƙwai a'a, a kudaden ci. So irin abubuwa da ƙananan da nake so kenan.